Sau nawa kake kallon madubi? Sau nawa kake kallon madubi? Sau nawa kake kallon madubi? A kowace rana, na kasance ina kallon madubi sau uku. Saboda duba fuskata da yanayin da fuskata take ciki da yanayin da ni kaina nake ciki. To nakan duba madubi sau uku a kowace rana bayan nayi wanka, da safe, da rana sannan kuma da yamma. Wannan sune lokutan da nake duba madubi. Ina duba madubi sau uku. Ina kallon madubi sau uku.

Wayarka tana daidaita haske da kanta. Wayarka tana daidaita haske da kanta. Wayarka tana daidaita haske da kanta. Kwarai kuwa a cikin wayata akwai wurin da zan shiga in sa ta tarka daidaita haske da kanta. A cikin wayata akwai gurin da zan shiga wanda zan sa ta tarika daidaita haske da kanta.

Yaya teburin ku a wurin aiki yake? Yaya teburin ku a wurin aiki yake? Yaya teburin ku a wurin aiki yake? Akwai teburuka da yawa a wurin aikin mu. Akwai teburi da yawa a gurin aikin mu. Akwai teburi da yawa a wurin aikin mu, sai dai ya kasance akwai teburi na zama, akwai teburi na ɗora kaya sannan kuma akwai teburi na ɗora kwamfutoci da kayan aiki. Wato teburi na zama ɗan ƙaramin teburi ne dogo. Teburi na ɗora kayan aiki kuma teburi ne babba mai faɗi mai tsawo. Teburi na ɗora kwamfuta da sauran kayan aiki teburi ne madaidaici. Wannan shi ne yanayin yadda teburin mu yake a wurin aiki.

Yaya kake yanke shawara a aiki? Yaya kake yanke shawara a aiki? Yaya kake yanke shawara a aiki? Akwai hanyoyi da dama waɗanda nake amfani da su domin yanke shawara a aiki. Akwai hanyoyi da yawa waɗanda nake amfani da su domin yanke shawara a aiki. Ɗaya daga cikin hanyoyin su ne in fara tsayawa in kalle, wato ainihin abun da ya kamata in yanke shawara, sannan zan nemi shawaran manya, zan yi bincike, zan nemi shawaran masana, sannan sai in yanke shawara ta nema. Wannan shine yadda nake yanke shawara a aiki.

Menene abin sha, da kake fi so? Menene abin sha da kake fi so? Menene abin sha da kake fi so? Akwai abin sha da yawa waɗanda nake so. Waɗanda suka haɗa da lemon ɓawo, sannan akwai ruwa, sannan akwai Coca-Cola, sannan akwai Sprite, akwai Fanta, akwai Mirinda da sauran minerals. Waɗannan su ne jerin abubuwan da nake fi son sha. Menene abin sha da kake fi so? Ruwa shine abin sha da nake fi so.

Yaya kake magance matsaloli a aiki? Yaya kake magance matsaloli a aiki? Yaya kake magance matsaloli a aiki? Akwai hanyoyi da yawa waɗanda nake amfani da su domin magance matsaloli a aiki. Akwai hanyoyi da yawa waɗanda nake amfani da su domin magance matsaloli a aiki. Ɗaya daga cikin hanyoyin shine zan tsaya in rubuta matsalar wadda zan magance, sannan in tattara bayanai abin da ya haddasa matsalai. Idan na tattara bayanan abin da ya haddasa matsalai, sai in neme, in yi bincike a kan matsalai sannan in neme shawara abokan aiki a kan ta wace hanya za mu bi domin mu magance matsala. To, ta wannan hanyar ce nake bi, in tattara bayanai da sauransu da bincike, wato in magance wannan matsala a aiki. Wannan ita ce hanyar da nake amfani da ita wajen magance matsaloli a aiki.

Yaya kake koyen fasaha sabo? Yaya kake koyon fasaha sabo? Yaya kake koyon fasaha sabo? Inda nake koyon fasaha sabo, akwai hanyoyi da dama waɗanda nake amfani da su domin koyon fasaha sabo, wato koyon sabuwar fasaha. Na farko ina yin bincike akan sabuwar fasahar in ga ya cancanta ko kuma tana da matuƙar mahimmanci a koye ta. Idan tana da matuƙar mahimmanci a koyi wannan sabuwar fasahar, to zan yi amfani da wannan damar in koyi wannan sabuwar fasahar. Sannan kuma da inda aka ce sabuwar fasaha kuma ana nufin sabon dama ke nan, sabo-sabo sabon damammaki. To idan ya kasance na koyi wannan sabuwar fasaha zai kasance ina da dama, damammaki da yawa a hannuna. To ina amfani da manhajoji da yawa wajen wannan sabuwar fasahar. Zan nemi masana da ƙwararru da ke cikin wannan fasahar domin su nuna min hanya wadda zan bi nema in koya, in fara koyon wannan sabuwar fasahar. Idan suka nuna min zan je in cigaba da bincike sannan kuma da koyo daga gare su. Wannan ita ce hanyar da nake yi amfani da ita domin koyon sabuwar fasaha.

A wane wata aka haife ku? A wane wata aka haife ku? A wane wata aka haife ku? Muna da watanni guda sha biyu a cikin shekara. Wata na farko, wata na biyu, wata na uku, wata na huɗu, wata na biyar har zuwa wata na sha biyu. Watan da aka haife mu shine watan uku. An haife mu a watan uku. A wane wata aka haife ku? An haife mu a watan uku ne. A wane wata aka haife ku? An haife mu a watan uku.

Kana sanya hula? Kana sanya hula? Kana sanya hula? Kwarai da gaske ina sanya hula. Kwarai da gaske ina sanya hula. Kwarai da gaske ina sanya hula. Kwarai da gaske ina sanya hula. Musamman idan na saka manyan kaya ko kuma zan je wata unguwa haka ko wani guri mai muhimmanci, to ina saka hula a wa'annan matakan. Matakin saka kaya manya, matakin zuwa wani guri ko makaranta ko zuwa wani taro, to ina saka hula a wannan yanayi. Ina sanya hula.